Eh gaskiya na kan je kasuwa ko da yake kamawa take yi. Wani lokaci na kan je kasuwa don yin wani aiki, sa'annan ko na kan je kasuwa don siyayya. A ranakun da na ke, na fi zuwa kasuwa don siyayya shine kamar ranar Asabar da ranar Laraba. Wa'inan ranaku su na fi zuwa kasuwa don siyayya. Amma in dan aiki ne, na kan je a kowane lokaci.

A gaskiya na fi son chocolate ice cream. Wannan chocolate ice cream shine ice cream da na fi so don yana bani annashuwa a lokacin da nake shan shi. Sa'annan kuma wannan chocolate ice cream chocolate ne wanda yake gina jikin ɗan adam. Gaskiya ina son chocolate ice cream sosai.

Tabbas ina yin ciniki a kasuwa. Tabbas ina yin ciniki a kasuwa. Na danganci irin kayan da naje saya. Idan naga kaya yayi min tsada da yawa a gaskiya nakan yi ciniki. Wanda kuma naga kaya an gaya mun farashi wanda nake tunanin haka farashin ya kamata yake, to wani lokacin ba sai na yi ciniki ba, sai dai in tambaye su nawane gaskiyar wannan abu sai na saya. Amma ina yin ciniki a kasuwa.

Zan iya tafiyan kilomita kimani kilomita daya daya har kilomita ashirin. Wannan zan iya ya danganci kuma yanayin hanyar. Idan hanya ce wacce take tattare da su bishiyoyi, to zan iya tafiyan kilomita ko da wadda yafi ashirin ne amma nakan iya tafiyan kilo mai nisa.

A gaskiya bana jin tsoron kwari hakan nan. Fa ce dai idan ƙwaron ya zo a lokacin da ban yi tunanin zuwansa ba. Amma idan na ga ƙwaro bana, na na ga ƙwari bana tsoron su. Gaskiya bana tsoron kwari saboda ai ƙwarin ma halitta ne, ni ma kuma halitta ne.

Nakan sanya safa amma ba a kullum ba. Idan lokacin sanyi ne kamar irin wannan lokaci na sanyi da muka shigo, ina sanya safa a kullum. Amma idan ba lokacin sanyi bane a gaskiya bana sanya safa a kullum. Sa sanya safa na yana da alaƙa da yanayin lokacin da muke ciki.